Yace ina da manufa wata wata. Eh ina da manufa wata wata. To akwai wani mutun ya tashi da wata zai sa manufa ne? Zai sa manufa kuɗi, zai sa manufa aiki, zan sa manufa takalmi, zan sa manufa ƙwallo, dukansu zan sa ciki manufa wata wata.

Ina riƙe riga aljihuna. Haba. To ya zan riƙa, ya zan riƙe riga aljihuna? Aljihuna bazai ke yi riga na wallahi. To ai na zan sa cikin aljihuna. In na riƙe riga sai na riƙe hannuna ko ina da buhu zan sa cikin buhu. Ya zan riƙe shi a cikin aljihuna.